To, yanayin ɗaki wanda na fi so zan ce, eh bana so kayayyaki yayi yawa a ɗaki. Eh kuma ni yanda nake gyara ɗakina shine ba, ina sa gadona ta gefe window don iska. Ka gani ina son iska sosai. Eh ina sa gadona ta gefen window. Eh da kuma bana son haske sosai. Eh to inda window na yake haske baya cika shiga sosai. Eh haka nake so ɗakina. Eh kuma ina na ɗan so ɗaki yayi duhu. Eh suma sun san ni a gida in su shiga ɗakina suce, "ah don me ɗakina yayi duhu", haka nake so ɗakina. Eh ina so ɗakina yayi duhu. Abun nafi so kenan. Haka nake so. Eh, da me kuma, eh ina so san hoto a sama bango a ɗaki. A bango ɗaki ina sawa hoto sosai ma. Eh ba ƙaramin hoto nake sa a wurin ba. To haka nake so ɗaki, eh tun kafin ma ina makaranta. Eh haka nake sa ɗakina. Eh kafin ma in dawo gida haka nake gyara ɗakina. Eh to ni bana son haske sosai. Kuma in, ina kwance ina ɗaki ina buɗe window don iska ya ɗan shiga kaɗan. Eh to haka nake so ɗakina. Eh kuma bana so kayayyaki dayawa a ɗaki gaskiya. In kayayyaki yayi yawa ɗaki na wani iri, eh ana kiransa tarkace. Bana so tarkace dayawa a ɗaki. Haka nake so. Eh don in, in ɗan samu waƴansu, ah space, in ɗan samu wasu abubuwan wanda zan dinga gasa. Eh haka nake so ɗakina kuma ɗakina iyi tsap, tsap, tsap, tsap. Eh don window na kuma ba babban window bane. Eh haka nake so. Zan buɗe don iska iɗan shiga. Haka nake so. Don inda na faɗa na pari ɗazu ina so ba, na bana son haske sosai. Eh don in ka shiga ɗakina zaga ɗakina duhu. Eh kuma ni ɗan, ɗan Arsenal ne. Eh to ina da hoton Arsenal a, a jikin a bango ɗakina. Eh ina da hoton Arsenal a bango ɗakina. Haka nake so. Eh ko ma ina zan je ko na gama gidan haya haka zan yi ɗakina. Haka zan yi ɗakina. Zan sawa hotona da hoton Arsenal a bango. Eh kuma fanka na, na tsakiyan ɗaki ne. Haka nake so fanka. Fankan izona a tsakiyar ɗaki. Eh don ni ba mai son fanka sosai ba. Eh don ina zaman ina zafi ina sa fanka ma har biyu. Haka na cika yi. Eh kuma me kuma nake so, eh bana so kujeru dayawa a ɗaki. In ka shiga ɗaki, ka gan kujer, kujera na guda ɗaya ne. Eh kamar ɗakin abokina. Shi yana sa, yana so ya so kujeru dayawa a ɗaki. Kujerun ɗakinsa ya kai kusan uku. Eh to shi kenan. Amma ni ka gan ni bana son kujeru. Ina so ko kujera guda ɗaya kawai a ɗaki. Kujera ɗaya a ɗaki ya mun, ya fi ma. Eh a kan zan cika abubuwa mimimim. Kuma kaya baya yawa a ɗakina. Da kayan sawa, da kayan zaman gida, da kayan shan iska, eh da kayan zuwa aiki, dukansu na sa su a kabod. Ina rufewa. Eh to bana so kaya a waje. Hakan nake so. Kuma ni gado na babban gado ne. Bana so ƙaramin gado a ɗaki. Eh domin ni mai son birgima ne. To ya zan yi ƙaramin gado a ɗaki. To gadona katon gado ne. Wallahi katon gado ne. Sun san ni da son ƙaton gado. Wallahi eh kuma me kuma, ni kuma bana so kafet a ɗaki. Gaskiyar magana kenan. Bana son kafet a ɗaki. Eh na fi so tiles. Tiles ne nake sawa a ɗaki. Eh don shara ka san daman tiles idan ka tashi kullum haka dinga shara, haka dinga shara, haka dinga shara. Haka nake so. To inda na faɗa ɗazun, dai window na ba babban window bane. To ni bana so babban window sosai. In ka samu babban window a ɗaki yana wani iri. Haka nake so ɗakina ya zama. Kuma fenti na fi so fenti, eh na fi so fenti baki. Eh baki da fari. Fentin nake, na fi so kenan. Eh in zan yi fenti a ɗaki, ina yin fenti baki da fari. Haka ne, na fi so garin fenti. Eh kuma ni bana son haske a ɗaki sosai. Wallahi. Eh na fi son duhu ɗaki ɗan duhu. Haka nake so ɗakina da ɗan duhu. Amma ka san in ɗaki yayi haske gaskiya ni matsala ne a wurina. Eh don in has, ɗakina ya haske sosai ne matsala na wurina. Shi yasa ka gani na fi so ɗaki yayi duhu. In ɗaki yayi duhu haka nake so. Eh kuma yanda na faɗa ɗazu, eh ina bar window na cika. Bar window ina, ina ɗaki da yamma kenan don iska ya shiga. Amma bana ɗaki ina rufewa. Haka nake so ɗakina.

Eh ina yi, ina yi sosai amma ba kowa bane. Eh kagan kamar ina tare da abokanaye na sai mu sha hanu, muna shan hanu sosai kuma ace mu safa ha. Eh muna shan hanu sosai. Eh ina tare da abokanaye na haka ban nikai. Mu zamu sha hanu sai yayi karan ma, hanu masu yi kara. Amma kagan bariyan shi bai kamata in sha hanu da ogana a wurin aiki ba. Eh kaga ne ko? Eh kuma bai kamata ma in sha hanu da, da iyaye na ba. Eh don babba babba ne. Akai wanda muna shan hanu dasu kamar abokanaye na, kamar wanda muna aiki a wurin aiki sai mu sha hanu amma ogana kan bana shan hanu da shi. Eh don me? Don girma girma ne. Eh to duk wanda ya girme ka a yaye bai kamata irin ka sha hanu da shi haka nan ba kadan bashi girma don ya girme ka. Ko ba haka ba? To haka ne na cika yi. Eh bana cika ba kowa bane na sha, na sha hanu da shi. Eh akwai wanda ina shan hanu dasu, akwai wanda bana yi. Eh akwai ina yi, akwai wanda bana yi. Don shan hanu ma zuwa zuwa yake yi. To kagan ina tare da abokanaye na kan gaskiya muna shan hanu don mun san yaya muke hira tare. Eh yaya muke kuma zaman tare. Eh to haka nake yi amma ba da kowa bane nake shan hanu. Eh kagan kamar inda na faɗa ɗazun in ka je wurin aiki, aye aye zai zama wani iri kana shan hanu da oganka? Aye kagan wani iri ne, bai haɗu ba. Amma kagan in kana tare da abokanaye ka kan zaka haka sha hanu, aye hira, aye dariya don me? Don ana tare. Eh kuma haka ya fi. Eh don me? Don tare, don zaman tare wanda ana yi. Eh to kagan haka nake yi. To girma kuma ya kamata ka ba duk wanda ya girme ka basa girma. To ni haka nake sha hanu. Kuma in ni nake sha hanu, in ni ke yi don tare ina tare da abokanaye na ne nake sha hanu. Eh in muna tare zamuyi hira sai mu buga hanu tare haka mu shayi ko zan je kallon kafa shine ana kiranshi ball a turanci. Eh sai mu buga, na haɗu da su a wurin sai mu sha hanu. Eh yan filin ball muna hira a wurin sai mu sha hanu. Amma kagan ina aiki ko kuma bako ya zo gidan mu, ai kagan haka kuma salon kana bashi hanu bai ku sha hanu. A a babu. Ya kamata kasunguna ne ka gaisheshi. Haka an koya mana a gida. Eh don me? Don girma girma ne. Eh duk wanda ya girme sa ka basa girma. Haka an koya mun kuma haka na shayi. Duk wanda ya girme ni ina basa girma, girma sosai. Don me? Don ya girme ni. Amma wai ka girme ni in zo ina baka hanu, ina sha hanu da kai, a a bai hankali. To mutane kan ina shan hanu da mutane. Wancan ba laifi amma ba kowa bane. Ba kowane mutum bane nake basa hanu. Eh akwai wanda sun girme ni to eh sayoyina ne nake basu hanu. Amma ka girme ni bai kamata in baka hanu ba zaka ce na rena ka kuma ba kowa bane yake so ren ni. Eh wancan kan ba kowa bane yake so ren ni. To sasa in zan baka hanu sai buga hanu muyi ta fi, aye dariya. Haka na fi so yi, haka na shan yi. Eh amma wai ba a kullum bane. Eh mun zo mun raba abu. Ba kowane mutum bane nake basa hanu. Eh hanu na zuwa zuwa ne. Ina tare da abokanaye na ne zan basu hanu in bamu tare kuma tau. Eh amma kagan kamar inda na faɗa ɗazun in naje aiki, muna aiki, aye ogana ya zo san bama ogana hanu, babu. Bai kamata ba. Don ogana ne kuma ya girme ni. Ya kamata in basa girmancan. Eh don girma girma ne. In basa girmancan in ya girme ni ne. Amma wai don ogana ne sun zo na bashi hanu, babu shi ma zai ɓata rai, zai samu damuwa da ni. To eh shan hanu kan ina shan hanu da mutane. Eh wancan ba damuwa bane. Eh mu safa ha ba? Ina yi da mutane. Eh amma ba kowane mutum bane. Eh kamar abokanaye na inda na faɗa muna sha hanu da abokanaye na. Eh eh inda wanda muna aiki tare da shi ma muna sha hanu da shi. Amma kagan ogana bana shan hanu da shi don me? Don girma. Iyaye na kuma bana shan hanu da su don me? Don girma. Eh mutane sun zo gidan mu, bako sun zo gidan mu bana shan hanu da su me? Don me? Don girma. Ba wani abu bane. Bika, kam aba. Bako ya zo gidan ka sai kana shan hanu da shi, ai babban matsala ne. Iyaye na ma su ɓata rai da ni. Za su ce a don me ina shan hanu da bako? Baka san girma girma bane? Baka so girme ka bane? A a babu. A a kagan bai haɗu bane. Eh amma in ina tare da abokanaye na ne ko mutum wanda muna hira, eh eh sai in basu hanu. Eh ba kowa bane nake basa hanu. Gaskiyar maganan ke nan. Eh kamar inda na faɗa ɗazun a wurin aiki ina basa amma amma abu, ogana bana basa hanu. Don me? Don girma girma ne. To ina bawa mutane hanu kan.